Eh, ƙwarai kuwa ina iya yin bacci rana kullum. Ina yin bacci rana kullum domin in sake jiki da kuma hutawa. Ko da na yi gaji na je wajen aiki na gaji, in na dawo nakan kwanta in huta domin kwanciya da rana yana da matuƙar amfani sosai. Yakan sa jikin mutum ya samu hutu da ya kamata kuma ya zamana kullum me kana hutu da kyau. Wannan nasaran naka ne, bari ya zamana kullun ka yi bacci da dare ba domin wata rana za ka iya zuwa aiki. Maybe kana aikin daga safe zuwa rana ne. In kayi wancan aiki daga safe zuwa rana, ya kamata in ka dawo ka samu hutu domin akwai aiki daban-daban. Akwai na gadi, to gaskiya gadin nan na dare. Idan ka yi gadi tsakanin dare da dare, in ka dawo gida ya kamata ka samu hutawa da kuma bacci. Idan ba haka ba jikinka zai gaya maka. Idan baka yawan samun hutu, gaskiya jikinka kai ba mutum bane mai son samun hutu ba.

Eh ina iya hawan keke domin daga yanzu ma idan ba ka iya hawan keke ba ba za ka iya hawan mashin ba. Yana da kyau ka na koyan keke, ya zamana jikinka zai samu saukewa, wanda ko ka zo koyan mashin abun ba zai ba ka wahala ba. Ya zamana a kuliyomi ka na tafiya da keke ka na amfani da keke, ya zamana kay baka rabuwa da keke. Ba zai zamana cewa a kuliyomi ka na tafiya da ƙafa ba. Wannan keken yana sa mu mu ji saukin jiki da kuma saukewa, mu yi tuƙi ramin lau kuma yana zamana cewa a kuliyomin in ka samu kanka cikin damuwa duk inda za ka je ya zamana ka na tafiya da keke. Kuma ina so ina ba mutane shawara su na tafiya da keke domin ko ka iya keke bana ko ba ka iya ba dole ka koyi keke. Kaminnan ka iya mashin sai ka iya keke. Amma in ba ka iya mashin ba wa zai koya maka keke? Babu. Sai ka nemi ka iya keke tukuna. Wancan ba zai ba ka wahala sosai ba ta wurin koyan mashin. In ka iya keke abin zai zo maka da sauƙi sosai.

Eh ina zuwa kasuwanci domin kasuwanci yana da matuƙar amfani. Wanda bai da kasuwanci toh gaskiya rayuwarsa ta gama lalacewa. Kuma zai zamana duk abinda ya ke yi ba ya ganin ci gabansa. Amma idan kana da kasuwanci wani ma ba zai nemi ya raina ma wayau ba kana da kasu, kana da abun, abun yi a hannunka. Ko da wata rana ka shiga wani abu, mawuyancin hali kuma wannan kasuwancin naka shi zai taimaka maka. Mu yawanci nan ba ma wasa da kasuwanci gaskiya muna riƙe kasuwanci amana ne kuma gaskiya yana biya mana bukata sosai da sosai. Zama na kullum mai kana da kasuwanci kar ka zama na mai kasuwanci ɗaya ba. Idan wannan fannin ba ta biya ka ba wannan fannin za ta biya ka. Wannan fannin abubuwa na dama da yawa za ka koyi su kafinta su makanikanci abubuwa da dama dai da ya kamata ka koya za ka yi koyonsu. Ko da zaman shago ne ma ka yi zaman shago wancan ma sana'a ne kasuwanci ne. Idan kana saida kaya buhuna a kasuwa, ko kuma ka je kasuwa nan kaci kasuwa ka dawo wancan ma shi ma kasuwanci ne. Ya zamana kai ba ka zauna wuri ɗaya ba. Ya zamana kana da kasuwanci a hannunka kar a raina ma wayau.